Eh ina iya busa tsaki sosai ma ka busa shi da ƙarfi, za ka ɗaga iska cikin ƙaz, zan iya busa tsaki ma sosai sosai. Haba, me ya fi ni? I kawai za ka ja iska ne kafin ka yi.